Kana sauraran rediyo? To shidai wannan tambaya, ana tambaya na akan ko. Ina waton asalin amfani da rediyo don waton asalin wajen sauraren ku ko waƙa ko wani shirye-shirye ko wani tsarin wani abu wanda ake a gidan rediyo ko kuma watan asalin shi labari ko kuma ace ko watan asalin sadarwa ko news. To a haƙiƙanin gaskiya ni ina amfani da rediyo dan. Ba ran manta ba shekaru da ɗan dama baya da suka wuce a wannan ƙasarta mu ta Najeriya ba kowace gari ne suke da watan asalin wuta ba. Wasu garurukan basuda wuta. To iya abin da yake haɗa su da cikin gari, watan shi ne rediyo. Da nace abin da yake haɗa su, watan iya yanda suke susancewa to ga abin da yake faruwa a birni ko kuma abin da yake faruwa a cikin gari shi ne ta wannan hanyan rediyon. Dan sau da yawa idan ban manta ba, na sha in shiga cikin gida, in je in sami watan iyayen mu na da watan suna fama da asalin wata keciboɗin su rediyo don wajen sauraron BBC Hausa, CNN Hausa da su wasu dai ma makamantansu wanda muke da su wanda ake watan asalin sauraro a yaɗa labarai a ciki. To mu da ma anan kaman al'adan ne, wai sai mutum ya ɗan fara datawa ko mutum ya ɗan fara tsufa kafin yake amfani da watan rediyo. To mu bara muce ba mayi ba saboda yanda zamani yazo muna watan asalin amfani da rediyo. Wai sai abubuwa masu ɗan dama mukan ɗan amfani da rediyo mu don wajen wani lokaci mu watan a ɗan kunna ɗan waƙa, a ɗan ji, a ɗan yi nishaɗi. Wani lokaci ma mukan sa karatun Kur'ani a cikin rediyo. Wani lokaci ma ko ba karatun Kur'ani ba ko dai wani abu da mai ma'ana wanda. Anyi watan asalin dubbing ɗin shi, anyi recording ɗin shi a watan ko faifai ko wani mai abu haka mukan samu ji. Kuma a ta rediyon nan a wajen da muke watan asalin samu. Abin da zan ce dashi wato asalin news, watan. Labarau masu asalin muhimmanci wanda wani lokaci gwamnati ne take yi, wani lokaci kuma dai abubuwa ne da suka shafi sha'anin rayuwa wanda wataƙila ace hanya ba shi da kyau ko wasu abubuwa sun faru. To ta watan asalin sashen rediyo shi muke amfani da shi. Wani lokaci mu saurara muji abinda yake watan asalin faruwa. Dan haka kuwa kaga sauraron rediyo. A matsayina zan ce kamar ya zama wajibi ne. Haƙiƙa ina watan sauraron rediyo.

Kana iya amfani da kwamfuta? Wato tambayan da ake yi anan shine ko ina iya in yi amfani da kwamfuta? To zan ce eh kuma ba zan ce a'a ba. Amma nakan yi wato asalin iya ƙoƙari na idan wata kwamfuta ya shiga hannuna, in ga iya gwargwadon abin da wato zan iya yi da ita. Amma akwai wasu ayyuka da ake watan yi da kwamfuta wanda a gaskiya ni ban iya su ba kuma har idan ma wai na ayyukansu zo to ni sai dai ya zama mun kallo. Saboda me? Saboda ba asalin iya amfani da su nayi ba. Kaman a ce waton wajan yin su ko programming da irin dai sauransu. So a gaskiya ba wajen idan an zo zan iya ce to ni gaskiya ban iya amfani da kamfuta ba amma irin misali ace ko Microsoft Excel word ne wanda mutum zai ɗan shiga ya ɗan tafa wani abu ko ya ɗan yi waton storing ɗin wani abu ko kuma a'a wataƙila mutum yana so ya ɗan yi kallo ne cikin ɗan kwamfuta ko kuma mutum yana so ya dai yi abubuwa da yawa wanda kwamfuta ta ɗauka. Zan iya ce maka kwamfuta ma complete shi ma waton wani na'ura ne wanda a kusan kome da kome tana yi. Tunda da kwamfuta ma yanzu ana waton asalin gane lafiyan ɗan adam. A'a, wannan na da lafiya, a'a wannan bashi da lafiya. To don haka a gaskiya zan ce ni na iya wata amfani da kwamfuta kuma ina amfani da kwamfuta amma haqiƙanin gaskiya ba ko na manta ba, nasan nata ba faɗa. Gaskiya ba cancan bane amma ina wato asalin ƙoƙari wajan amfani da shi.

Kana jin tsoron kwari? Eh to, ko da bazan ce tsoro ba, akwai kwari da idan har ka haɗu da su ko kuma idan ka gan su ko ka shiga yankin da suke, dole mutum ya ji watan asalin tsoro. Kwari ya kasance ko masu tafiya ne ko kuma masu watan asalin rarrafa wa wanda turawa suke ce musu crawling insects. To akwai waɗanda a cikinsu a haƙiƙanin gaskiya ina tsoron su. Amma dalilin da ya sa nake tsoron su shine su kan iya watan yi ma watan asalin ɗan adam illa. To na farko a cikin irin wannan ƙwarin waɗanda nake tsoro, akwai wata ƙwarin da ake ce da su ƙwanƙwanbishi. To su dai waɗannan ƙwanƙwan bishi ƙwari ne. Ko zan ce ƙwari ne wanda suka watan asalin gane rayuwa a kan bishiya. Kuma a gaskiya ni a yadda nake magana ko a nawa fahimtan da irin bajinta da kuma tunani na, waɗannan kwari su da aka bi su ake rayuwa. To suna da irin takamammun bishiyoyin da ma suke rayuwa a kai. Dan sanda yawa za ka ga ba kowane irin bishiya suke watan rayuwa a kai ba. Ni zan iya cewa nafisan cewa sunfi rayuwa akan bishiya irin kamar bishiyoyi da suka kasance watan economical trees ne. Watan bishiyoyi ne wanda ake samun amfanawa a jikinsu. Bishiya kamar irin ace ko bishiyar mangwaro, bishiyar gwaiba ko dai makamancin su. To a gaskiya irin waɗannan ƙwarin ina wato asalin jin tsoron su sosai. Dan saboda me? Dan saboda su waɗannan ƙwarin suka yin watan asalin yi ma ɗan adam illa. Illa kuma wace irin illa ne? Irin illa kamar haka. A gaskiya idan har mutum bai sani ba ya wato asalin hau bishiya wanda kuma a cikin kan wannan bishiyar akwai irin waɗannan ƙwari da muke ce ƙwanƙwan bishi a hausance ko kuma muke kiran su soja ant a turanci. To gaskiya in har suka watan kama jikinka, akan ji ciwo sosai. Wani lokaci ma mutum yakan iya sake reshe. Ya jishi ya faɗo daga kan bishiya wani lokaci mutane mutuwa ma sukeyi, wani lokaci a karye wani lokaci ajijji ciwo. Kaga irin waɗannan ƙwari kuwa dole mutum ya ji tsoron su. Ko a ce ƙwaro kamar kunama. Kunama duk ko baya son irin illan shi. Ko a ce ƙwaro kamar zuma. To ko cinnaka mai cizo. To kaga duk dukan wannan ƙwarin dole mutum ya ji tsoron su. To a hakikanin gaskiya ni akwai ƙwarin da nake jin tsoro. Akwai waɗanda kuma bana tsoron su.